Yaya kake kula da gashin ku? Ina kula da gashin kai na, ko kuma gashin jikina na sassa daban-daban ta hanyar wankewa, da shafa maya-maye wanda su gyara min gashin kan, da sauransu. Sannan ina wanke shi a kullum kamar sau biyu haka. Sannan ina shafa mai a kaina wanda zai kula min da gashin kaina. To wannan ita ce hanyar da nake kula da gashin kaina.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Wannan tambaya tana nufin wane apps ko kuma manhajoji nake amfani da su domin tura saƙonni ta hanyar yanar gizo-gizo. Na farko, ina amfani da manhajar WhatsApp, sannan ina amfani da manhajar, Fcebook, sannan ina, sannan ina amfani da Twitter, sannan kuma da normal hanyar tura saƙo ta waya. Wannan su ne apps waɗanda nake amfani da su don tura sako.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Ina son bayar da kyauta ga mutumin da na tambaye shi wace irin kyauta yake so in bashi sannan sai in je in nemo kalar wannan abun da yake so a bashi kyauta sannan sai in bashi wannan kyautar. So irin wannan kyautar nake so in bayar. Sannan kuma ina so kyautar ta kasance ta musamman kuma cike da mamaki. Wannan ita ce kyautar da nake son in bayar.

Kana kunna Bluetooth kullum? Eh, ina kunna Bluetooth kullum idan zan yi amfani da shi. Idan zan ji waƙa a wayata ko kuma zan tura ma wata waya wani abu ta hanyar amfani da Bluetooth, to wannan sai in kunna Bluetooth. Wannan shine hanyoyi guda biyu wanda nake amfani da Bluetooth. Ko dai idan zan ji waƙa in yi amfani da Bluetooth ko kuma idan zan tura wani abu zuwa wata waya sai in yi amfani da Bluetooth. Ina kunna Bluetooth kullum.